Ina cajin wayana mafiya da daddare ne kafin na kwanta. Dalilin da yasa nake cajinsa da daddare kafin na kwanta saboda a lokacin da ina nake hutawa bana sa wani ayuka agaba na.

Dangantakarmu da abokan aiki gasa dangantaka mai kyau saboda su suna neman shawara. Wajena nima ina neman shawara a wajensu muna taimakon juna a lokacin da ya kamata a wajen aiki.

A wurin aiki ina yawan cin abinci garau-garau na wani lokaci kuma ana iya samun siye sayoyin doya ko kuma siye sayoyin dankali da mai. Haka ne nake ci a kwanan aiki kafin nan da gida a yi girki.

Bana jin tsoron kwari dalili yasa bana jin tsoron kwari. INaga kwari na iya kashe su amma kuma koyon su da naga suna gudu a shasani bana shirya kwari ko kadan ma.

Hannu da na fi amfani da shi, na amfani da hannun dama na ne. Hannun dama na shine hannuna na ƙarfe. Hannun dama na da shi na ke cin abinci da shi na ke riƙe biro na rubutu.

Eh, ina shan ruwa mai sanyi amma ba sosai ba. Dalili da ya sa ba na cika shan ruwa mai sosai saboda yana da illa a jikin namiji, sannan kuma yana yawan kawo mini mura da tari. Shi ya sa nake kiyaye shan ruwa sanyi.

Ba na shan magani kullum. Dalili da yasa ba na shan magani kullum saboda ni ba mai rashin lafiya sosai sosai a kai a kai ba ne. Ina daukan lokaci kafin nan na yi rashin lafiya.